Mukan yin ɗauka nauyin zama tare a wajen aiki. A mako mukan yi so biyar, watayana muyi so shida a mako. Ya danganta aikin da muke yi kullum a wajen aikinmu. Yawanci mutane sukan so suyi meeting so ɗaya ko su zauna da ƴan uwansu suyi so biyu ko so uku. Mukan mukanyi so biyar saboda iyakan aikinmu. Aikina ya dangance cewa muna kanikanci ne a kan gyaran motoci, gyayan manyan mocu da ƙananan motoci. Yawanci ana so mutane su zauna, a zauna a haɗa hannu ayi gyaran. Daren da zaa gyara, yawanci ana so ku zauna tare, ku iya gyaran tare. In kun yi abin da bai da kyau ku zama tare kuke, in kun yi mai kyau ku ji daɗi tare. Yawanci kuɗin da aka samu za'a zauna a sarrafa su, a raba ma kowa da kowa nashi yasan.

Hotunan wayana nakan ajiye su a kan laptop dina. Watarana kuma in ajiye su a cikin goggle, eh in ajiye su saboda su tafi sama. Yawanci anfi so ka ajiye su inda zaka gan su. Hotunan da yake cikin wayana, hotuna ne wanda yake sani in tuna da baya kuma in tuna da abubuwan da nayi da abubuwan da nayi da kyau. Ina ɗaukan hotuna masu kyau saboda ina amfani da goggle pixel ne, waya ne me kyau kuma zai sa in ɗauka wayoyi masu kyau, in ɗauka hotuna masu kyau. Ko ina naje zan ji da ɗin wayan da na ɗauka saboda ina amfani da babban waya. Kuma aiki yana da kyau. Yawanci in na ɗauka hotuna mai kyau zan ajiye shi a cikin laptop dina, sai lokacin da nake nema kuma zan yi amfani da shi. Hotuna suna da kyau ka ɗauka kuma ka ɗauka wanda yayi clear sosai. Ko yaushe kake so kayi amfani da shi, zaka samu a kowane rana da kake so. Yawanci na fi so in ɗauka hotuna da shi kuma in ɗauka me kyau da waya me kyau. Yawanci ko ina naje nakan ɗauka wayoyi masu kyau da wayan da nake so. Yawanci na kai amfani da shi.

Ina ba da shawara mai kyau a wajen aikin mu. Balanta ka nema shawara na? Kuma a department ɗin da nake, nake ba da shawara. Bana wuce difatment ɗin da nake. Abubuwan da ya shafi shi yake ba dawa. Ni makaniki ne a wajen aiki kuma na san kan aiki na, na san abubuwan da yake. Kamar yanzu a tambaye ni shawarar wanne mai ne za ka yi amfani da shi wanda zai taimaka ma mota, nakan ba da shawara mai kyau a kan mai ɗin da za a yi amfani da shi. Yawanci mai ɗin sun danganta, wani yana da nauyi wani bai da nauyi, wani yana da tsalulu wani bai da tsalulu, wani mai kyau ne kuma wani wani mai tsada ne kuma wani ba mai tsada ba. Amma na fi so mu yi amfani da mai tsadan saboda zai taimaka wa motan ka kuma zai taimaka wa ka duk wannan da kike so kayi amfani da shi. Yawancin mutane basa son mai tsada, sun fi son mai kyau amma me a haina aka samu wannan? Sai kana da abubuwa masu kyau. Yawanci motoci sun fi son mai mai kyau. In dan ba da shawara zan ba da shawara daidai da nawa, kuma bazan tilas tama mutum ba sai ya amfani da shawara na. Zan bashi zabi, saboda gobe bazai dawo ba zai ce wai ni na bashi shawarar nan da bai yi amfani da shi ba. An fi so ka ba mutum shawara mai kyau, to kulan ya zo ya yi amfani da shawarar ka zai ji daɗin shawarar ka na dan kasance mai bada shawara a wajen aiki ne kan harkan makanikanci saboda na san harkan makanikanci ne ciki da waje. Saboda na daɗe ni makanike ne kuma na ga irin kala kalan motoci, irin kalan mai da za a yi amfani da shi. Wani hydrolic ne, wani engine oil, wani kuma ba mai mai kyau ba ne. Wani kawai za a haɗa shi da kalanzir ne a ce wai shi ne za ku yi amfani da shi. Yawanci injina in ka yi amfani da mai da bai da kyau zai lalata maka injin kuma zai sa injin ɗin ka ya lalace. To yawanci mun fi son mu yi amfani da motoci mu sa masu mai mai kyau. Da ko ina ka je za ka ji daɗin shi kuma za ka gaya wa mutane, "Kai ka ba da shawarar nan mai kyau." Ba da shawara mai kyau yana da amfani saboda ko ina kaje za'a ce kai ka ba da shawarar nan mai kyau kuma an ji daɗin shawarar ka. Duk abun da ake neman shawara kai za'a fara nema a ce, "Ka ba da shawara mai kyau jiya kuma yau ana so ka ba da shawara mai kyau." Yawancin mutane basa so su bada shawara mai kyau saboda suna tunani in suka ba da sun gobe ba za a nemi su ba. Amma mu yana da kyau saboda yau baka san gobe ba, baka san wanda zai taimake ka a wajen aiki.

Eh ina keta ƙafafuna in zan zauna. Yawanci keta ƙafafu yana da kyau, saboda da aka zauna aka samu natsuwa kuma ka samu balance in ka zauna. Yawanci mutane suna son tattara ƙafafunsu kafin su zauna. Wannan abun yana da kyau ga mata, saboda su ne suke iya sa in su skate ko su sa zani. Amma namiji zai iya, ya buɗe ƙafafun shi. Amma dinda haka duka ba kyau. An fi so ka tattara ƙafafunka, mebi wani zai wuce ko wata zata wuce. Ajiye ƙafafunka yana da kyau in ka rife shi saboda ka zauna da kyau. Yawanci mutane kuma ba su cika son haka ba. Mun kuma da muka tashi, abirni iyayenmu abin da suka koya mana kenan. Yawanci mutanen da suka tashi a ƙauye ana koya musu irin wannan. Saboda in suka zauna da kyau, duk wanda zai wuce ba zai yin gatsalatsalle ba yana tashe-tashe kafin ya wuce. Ana so mutane su zauna in suka tattara ƙafansu wajen da mutane ɗari. Mutum ɗaya zai zauna he kulle wajen mutane shida. In mutum ɗaya ya zauna ya tattara ƙafan shi sai ka ga mutane takwas ko goma sun zauna. Zama ka tattare ƙafafuwanka yana da kyau, sabo da haka zakaga wajen ya budu, kuma za a zauna zaka samu kaima zakasamu kyau mutum ya zauna da kyau kuma ya ji daɗin zaman shi. Saboda haka ake ce ma mutane su zauna da kyau. In ka zauna da kyau, za ka ji daɗin zamanka. Kuma kullum yara ne ake farawa tun daga ƙaramin yaro tun yana ƙarami za a gaya mai "ka zauna da kyau, ka zauna da kyau" har ya girma ya koyi inda ake zama da kyau. Amma in baka koya ma yaro tun yana ƙarami ba in ya girma zai sha wuya wajen koya mai saboda yari ga ya ɓaci tun yana ƙarami ba zai iya zama da kyau ba. Haka shi ya sa kullum in yara ne tun daga ƙarami ake koya musu. Amma in mutum yagirma yariga ya saba, ba zai iya zama.